Eh gaskiya kayan zaƙin dai sunfi, nafi son kayan zaƙi, yauwa musamman ƴaƴan itaciya, in dan sami gwanda, ayaba, abarba da sauransu. Wannan yafi zaƙi yafi gishiri, gishiri ai larura ne. Ai mu ko a lahira zaƙi za mu zaɓa.